Wane irin wasa ne ke yi a waje? Eh, irin wasan da yake a waje baya wuce wasan, baya wuce wasan hawan dokuna ko. Gaskiya baya wuce wasan dokuna. Na dokuna ne shine irin kalan. Abin da nakeyi kenan, nake ɗan samu, nake ɗan. Abune wanda tun ina ƙarami ma, an yi ra'ayina ne kuma gaskiya ninka tuƙin, tuƙin wannan ko dokuna. Shine a turanci ana kiranshi horse riding kenan. Hannun tun ina ƙarami gaskiya na tashi da shi, shi yasa da na zo na girma yanzu shine irin wasan karan da nake zuwa in yi a waje. Wasan dokuna kenan shine magana.